Ni abin da na fi son sha shine ba ƙomai bane face zobo. Ina son aranga shan zobo sabida zobo yana, ina son zobo sosai sosai saboda shi yana da, ɗaya yana da sa lafiya a gangin jikin mutum kuma shi abu ne wanda za ka sha shi ka ji daɗin shi ba yi da gas, ba yi da cutarwa a jikin mutum.

Eh ina duban kalanda kullum sabida ni mutum ne wanda yake zuwa wurin aiki sannan kuma yake da timetable inda ya sara komai na rayuwarsa sabida haka kullum sai na duba timetable.

Abubuwan da nake shirin yi a karshen mako sune na farko ina so in yi wanki sabida kayana sun yi datti. Na biyu ina so in je in yi ziyara. Ina so in je in ziyarci wadanda ban samu na ziyarta wancan makon ba. Saboda haka a karshen mako abubuwa ne nake yinsu da yawa. Ni malamin makaranta ne. Zan inya zama in zauna in riga rubuta lesson plan ɗina da wasu activities ina sabida karshen mako ne ya fi yin komai.

Na fi son farin tufafi. Eh saboda farin tufafi shine yafi mun kyau. Shiyasa nafi son farin tufafi. Kuma farin tufafi yana futar da mutun.

Eh ina tafiya kasuwanci, garuruwa, irin su Baga, Kwanduga, mare, Kwaya kusar irin wai ina tafiya domin samun mafaka.

A'a, ba na amfani da mataimakin murya, yana amfani da murya ta ne kawai domin yin duk abin da nakeso. So ba na amfani da wani mataimakin murya domin da murya ta kawai ne nake amfani.

Na fi son zama a birni saboda a birni ne za ka samu wutar lantarki, za ka samu ruwa sha mai kyau, za ka samu abinciccika masu gina jiki. A ƙauye ko ba lantarki, ba buruwa mai kyau, babu abubuwan more rayuwa wadda za ka same su a birni. Shiyasa na fi son birni fiye da ƙauye.

Na fi son tuwon biski da miyan kuka. Yana da daɗi sosai. Na fi son tafiya da kowane irin abincin gargajiya, biski da miyan kuɓewa.

Ina magance damuwa ne a aiki wajen tambayan wayanda suka gabace ni suka san kan abun fiye da ni in tambaye su in magance duk wata matsala da ke tinƙaroni a wurin aikina.

Ina tafiya wurare ne, wani lokaci akan abin hawa, wani wasu lokutan a kafa. Ina tafiya wurare a kafa, wani lokacin akan a cikin mota, doman saukaka tafiyar tawa.